Kana, kana rubuta kashe kuɗin aiki? Na gode da wannan tambaya. Tambayar ina rubuta ƙarshen kashe kuɗin aiki wannan tambaya ce da ta, ta fi sha tsari. Gaskiya da kuma yadda mutum yake kula da abin da ya shafi aikinsa. Rubuta ƙarshen kuɗin aiki na iya nufin yin lissafi da adana bayanan abin da aka samu ko aka kashe a ƙarshen rana ko wata. Wani abu ne da wasu suke ɗauka da muhimmanci sosai, wasu kuma basa mai da hankali akai. Da farko dai, eh ina rubuta ƙarshen kuɗin aiki. A mafi yawan lokuta ina ganin hakan yana taimaka min in san inda kuɗin suke shiga da inda suke fita. Idan na yi aiki na rana ko na wata nakan zauna in duba abin da na samu da abin da na kashe. Wannan yana bani damar tsara gaba da kuma kaucewa ruɗani amma a'a ba zan ce ina yin haka kullum ba tare da kasa wa. Wani lokaci idan nayi nagaji sai ko kuma rana tayi cike da aiki zan iya barin lissafi zuwa washe gari ba wai na manta ban, sai dai wani lokaci jiki yana buƙatar hutu. Dudda haka nakan tabbatar na dawo na rubuta su domin kada mu, bane su ɓace a farkon rayuwata. Ban cika rubuta lissafi ba. A'a, na fi dogara da tunani kawai. Ina cewa zan tuna abin da na samu da abin da na kashe. Amma daga baya na fahimci cewa tunanin mutum baya da cikakkiyar amana a kan irin waɗannan bayanai. Eh wani lokaci zaka man-manta da ƙaramin abu amma shine yafi tasiri a ƙarshe. Yanzu ina amfani da littafi ko wata manhaja a waya don rubuta bayan-bayanan kuɗi, kuɗin aiki. Eh fasaha ta sauƙaƙa wannan abu amma a'a bana dogaro da waya kawai. Wani lokaci na fi jin daɗin rubuta a takarda domin ina ganin hakan yana sa in fahim-in fahim-in fahimtar lissafin. Rubuta ƙarshen kuɗin aiki yana taimaka min a, a min in ga abin da nake bukata a rage kashe kuɗi. Eh, idan naga wani bangare yana cin kuɗi fiye da yadda na zata zan iya ɗaukar mataki. Amma a'a ba koyaushe nake bin duk abin da na rubuta ba. Wani lokaci rayuwa tana kawo abubuwan da ba zata, ba tsammani. Kuma dole ne a daidaita. Haka kuma ina ganin rubutar lissafi yana nuna gaskiya da riƙon ƙabana. Musamman idan ana aiki tare da wasu. Idan mutum yana da abokan aiki ko abokan hulɗa yana da kyau a kasance da rubuce-rubuce masu kyau. Eh hakan yana kawar da shakko. Amma a'a bana yin hakan ne don in nuna wani abu. Ba ina yin sa ne don tsari. A wasu lokuta idan kuɗin aiki ba, bai yi yawa ba wani zai ce ma, zai ce "Bai sai an wahalar da kai da rubutu ba." Amma ni a'a ina ganin ko da kuɗin kaɗan ne yana da kyau a rubuta su saboda ƙaramin abu ne iya, iya, iya taruwa ya zama mai yawa. Idan zan amsa tambayar kai tsaye zance eh ina rubuta ƙarshen kuɗi aiki a yawancin lokuta domin in samu tsari da fahimtar amma a'a ba zan ce na zama cikakken ba har bana ba, barin rana ba tare da rubutu ba. Wani lokaci haka na faruwa amma nakan gyara kuskuren da wuri. A ƙarshe dai rubuta kuɗin aiki ba wai kawai lissafi bane, hanya ce ta koyon darasi daga abin da ka yi. Eh yana koya maka yadda zaka inganta tsarinka. Amma a'a ba dole bane mutum yayi shi cikin tsauri har ya zama masa damuwa. Yakamata a yi shi cikin sauƙi da natsuwa. Saboda haka amsar tambayarka ita ce ina rubuta ƙarshen kuɗin aiki domin tsari da fahimta amma ba koyaushe bane nake yin haka. Ba amma ba koyaushe bane nake yi, nake yin haka a daidai wannan lokaci. Ina ƙoƙarin yin sa akai akai. Ina ƙoƙarin yin sa akai akai domin na, na, na san amfaninsa a rayuwa da aikina. Waɗannan dalili ya sa nake yin akai akai. Na baku bayani gamsasshiya yadda ya muku sai yadda kukai dashi na gode sosai, sosai. Tsare.

Nawa bokiti kuke da su a gida? Na gode da wannan tambayar. Tambayar nawa bokiti nake da su a gida. Wannan tambaya ce mai sauƙi a zahiri amma idan aka zauna aka yi tunani, bokiti a gida suna da amfani fiye da yadda mutane ke ɗauka. Ba wai kawai don ɗebo ruwa ba ne. Suna da wasu ayyuka daban-daban a rayuwan yau da kullum. A gida namu, ba mu da bokiti da yawa sosai amma kuma ba za ka ce kaɗan ne ba. Idan zan lissafta su a yanzu, muna da kusan bokiti huɗu zuwa biyar. Hakan ya isa mana a yawancin lokuta amma aa bawai duk suna aiki iri ɗaya bane kokuma duk suna cikin sabon hali. Akwai bokiti guda biyu da ake amfani da su wajen ɗebo ruwa. Waɗannan su ne mafi muhimmanci a gida musamman idan ana buƙatar tara ruwa a ban ɗaki ko a ɗakin girki. Eh suna da amfani sosai musamman a lokacin da ruwa ya zo kuma dole a tara a tara shi. Amma a'a ba kullum ake amfani da su ba idan ana da tanki ko famfo mai gudana. Sai kuma wata bokiti da ake amfani da ita wajen wanke kaya ko tsaftace gida. Wannan bokitin ba lalle ne ta kasance sabuwa ba amma tana da ƙarfi. Eh tana da jurewa sabulu da ruwa sosai amma aa ba'a amfani da ita wajen adana ruwa don sha ko dafa abinci domin an ware ta ne don tsafta. Haka kuma akwai wata ƙaramar bokiti da ake amfani da ita wajen ayyuka na yau da kullum kamar wanke mota ko share da furanni. Eh tana da sauƙin ɗauka musamman ga yara ko idan anason yin aiki cikin sauri amma a'a ba ta, ba ta da girma sosai kamar sauran. Wasu lokuta bokiti na iya lalacewa ko fashewa musamman idan sun daɗe ana amfani da su. A'a ba duk bokitin da muka taɓa siya ne suke nan har yanzu ba. Wasu sun tsufa wasu sun tsage sai aka cire su aka zubar. Amma eh idan akwai buƙata muna sayan sabo domin bokiti ba abu ne da zan iya rayuwa ba tare da su ba. A wasu gidaje za ka ga suna da bokiti da yawa fiye da haka musamman idan iyali suna da yawa ko kuma suna yin ayyuka don dama da ke buƙatar ruwa. Mu ko adadin da muke da shi yana daidai da buƙatar mu. Ba mu tara bokiti fiye da ƙima ba. A'a ba ma son cika ɗaki da abubuwan da ba su da amfani a kowace rana. Bokiti suna da amfani musamman a lokacin damina ko lokacin da ake yin wasu ayyuka na musamman kamar gyaran gida. Eh a irin wannan lokaci za ka ga duk bokiti suna aiki amma a ranakun yau da kullum wasu kan zauna a gefe har sai an buƙace su. Idan zan amsa tambayar kai tsaye zan ce muna da kusan bokiti huɗu zuwa biyar a gida. Eh hakan ya wadatar mana amma a'a ba wai muna ƙidaya su kullum ba ne. Idan ɗaya ya lalace za mu maye gurbinsa da sabo. A ƙarƙashin. A ƙarshe dai bokiti a gida ba wai kawai kayan ɗebo ruwa ba ne. Suna daga cikin muhimman kayan rayuwa. Eh tabbas kamar yadda na ce kamar yadda kuma za ku ji suna daga cikin muhimman kayan aiki na rayuwa. Eh suna taimakawa wajen tsafta da ayyukan yau da kullum, da ayyukan da aka zata da wanda ba a zata ba. Amma a'a ba dole ba ne a tara su fiye da yadda ake buƙata. Don ko an tara su fiye da yadda ake buƙata ba lalle a samu a ringa aiki da su yanda ya kamata ba kuma. Abin da ya fi muhimmanci shine a sasu a samo isassun da za su biya buƙata. A nemo su daidai gwargwadon inda za suyi iya buƙatan da ake nema ba tare da cika gida da su ba. Ba tare da an tara su a fanni daban-daban ko kuma an ga yawansu ba. Saboda haka adadin bokiti a gidanmu bai yi yawa ba kuma bai yi kaɗan ba. Yana tsaka-tsakiya tunda a mafi akasarin rayuwa an fi son abin da zai kasance a daidai. To babu yawa babu kaɗan. So an fi samun 'yanci ko an fi jin daɗi. Yana tsakani kuma yana wadatar mana a rayuwar yau da kullum. Ba ragi ba ƙari wannan bokitin da muke da su zai wadatar da mu. Na gode da wannan tambaya.

Kana ci da cokali ko hannu? Na gode da wannan tambayar. Tambayar "ina ci da cokali ko hannu?" Wannan tambaya ce da ta shafi al'ada, yadda aka taso da kuma yanayin wurin da mutum yake. A gaskiya ba abu ne da ake iya amsa wa da kalma ɗaya kawai ba. Domin rayuwa tana da lokuta daban-daban kuma kowane lokaci yana da abin da ya fi dacewa da shi. Da farko dai, eh ina ci da cokali a wasu lokuta. Musamman idan ina wurin aiki ko wani taro na jamaa inaganin amfani da cokali yafi dacewa yana nuna tsari kuma yana nuna cin abinci ya zama cikin natsuwa ba tare da ɓata kaya ba. Idan abinci yana da ruwa sosai kamar shinkafa da miya ko taliya, cokali yana taimakawa sosai. Haka kuma idan ana-ana-ana ba da abinci a faranti mai zurfi ko a cikin kwano, sau da yawa cokali ya fi sauƙi. Amma a'a ba koyaushe nake amfani da cokali ba. A gida musamman idan yana cin abinci irin na gargajiya kamar tuwo da miya wani lokaci ina amfani da hannu. Wannan ba wai rashin tsari ba ne ko kuma ƙauyanci, sai dai al'ada ce da muka taso da ita. Tun muna yara an koya mana yadda ake wanke hannu sosai kafin cin abinci. Sannan cikin-- a cikin ci cikin tsafta da ladabi. Ci da hannu yana da wani daɗi na daban musamman idan ka saba da shi. Wani lokaci idan abincin yana da siffa da yadi ya fi dacewa da hannu kamar wasu ko'ina ba zancen dole ne a yi amfani da cokali. Eh irin wanna yanayi hannu yafi dacewa amma idan abinci yana buƙatar haɗawa ko matsawa cikin miya sosai, sau da yawa cokali yana da amfani. Yana kuma la'akari da wurin da nake. Idan ina gida wani ko a wani biki ba zan so in saba da tsarin da aka tanada ba. Idan an kawo cokali eh zan ba-- eh zan yi amfani da shi. Amma idan a tananida abinci a salo da ya dace da hannukuma kowa nayin haka aa bazan yi ji kunyar ayi amfani da hannu ba wani abu kuma shine tsafta. Ko da cokali ko hannu muhimmiyar magana ita ce tsafta. Eh idan zan yi amfani da hannu dole ne na wanke su sosai kafin in fara cin abinci. Idan kuma zan yi amfani da cokali dole ne ma ya kasance mai tsafta. Ba na ganin wani abu ta-tafi wata muhimmanci idan an kiyaye tsafta da ladabi. A wasu lokuta nakan haɗa hanyoyi biyu. Eh akwai abinci da zan iya fara da cokali amma in-in ƙare da hannu, ƙare da hannu idan na ga ya fi sauƙi. Harkan amma a'a ba na yin takara hakan a duk inda nake. Domin wani lokaci yanayi baya-- ba da dama. Idan zan amsa tambayar kai tsaye zan ce ina ci da cokali da hannu. Gwargwadon yanayi da nau'in abinci. Eh cokali yana da muhimmanci a wuraren da ake buƙatar tsari. Amma a'a ba zan ce na daina amfani da hannu gaba ɗaya ba. Domin yana da alaƙa da al'ada da kuma jin daɗin cin abincin. A ƙarshe abin da ya fi muhimmanci a gare ni-- a ƙarshe ko kuma abu na kusa da ƙarshe, abin da ya fi muhimmanci a gare ni ba hanyar da nake amfani da ita ba ce. Ba hanyar da ake amfani da ita ba ce. A'a yadda nake son cin abinci a cikin ladabi da godiya ko da da cokali ko tsafta hakan ya fi kowa komai muhimmanci. Don haka ba na taƙaitakaina ga hanya hanya ɗaya kawai. Amfani da abin da ya dace da lokaci da zafi. Wannan shine cikakken kuma ina tunanin gamsasshiyar kuma ina tunanin dai gamsar da ku bayani na akan tambayar da kuka mun. Na ci da cokali ko kuma hannu. Na gode sosai sosai. Sai anjima.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Na gode da wannan tambayar taku. Tambaya ce da na ɗauka mai cikakken muhimmanci da ma'ana. Kafin na samu damar ba ku amsa, bari mu duba mu ga me saƙo yake nufi. Sa'an nan me aiki yake nufi. In na gama bayani a kan ya saƙo yake, kuma ya yake aiki, sai in duba shima kalmar aikin ya yake. Sa'nnan kuma in zo na haɗa su a wuri guda, na ga kalmar saƙonni a wajen aiki ko kuma saƙonnin aiki ya suke. Sai in karkare a ƙarshe, in haɗa ga baki ɗaya a muku bayani na tambayar ku. Da farko dai, saƙonni, saƙo wata hanya ne da wani ko wata ko wasu suke turawa daga wani ɓangare zuwa wani ɓangare. Ta hanyar zahiri, badini, ta hanyar dabara, ta hanyar kai tsaye ko wata irin hanya. Inde muddin sakon da abin da su ka turan suna so su isar da wani jawabi ne ko wata manufa, ko hanyar karatu ko hanyar nema ko ma mene ne zuwa wata ɓangare. To wannan za a iya ce masa saƙo. Sannan har sai wanda aka tura musu ya riske su, sun karanta ko sun gani ko ma yaya ne. Saboda saƙo kala kala ne. Akwai na haske akwai na rubutu, akwai na alamu, akwai na mene ne. Muddin dai ya riske wanda aka tura musu domin a isar da wata manufa kuma ya riske su har sun fahimci abin ko makamancin haka, to wannan sunansa saƙo. Cikakke kenan. Ba ragi ba ƙari. Sai bangaren aiki in aka ce aiki, ana nufin wani abun da za ka yi ne domin ka samu riba. In ka yi, za ka samu riba. Ta hanyar a ba ka shedar yabo ko a ba ka la'adanka lada ka lada ko la'adanka ta hanyar kuɗi ko ta hanyar bunkasa ka ta kowane irin fanni. Dai ko ma wata iri ne, ya zama na in ka yi shi, za a biya ka ko za ka sami wani daukaka ko wani karin girma ko wani fice ko wani sanuwa ko wani duk wani abunda dai zai yakan dan motsa inda kake ada ko makamancin haka. Za a iya ce masa aiki. To ya saƙonnin wajen aiki yake. Saƙonnin wajen aiki shine saƙonnin da wani abokin aikin ka ko kuma wanda dai tura maka saƙon yana so ka masa wani abu ne a ƙarƙashin kujerar aikin ka ko makamancin haka. Zai tura maka ta hanyar tambayan ka ko ba ka amsa ko kuma neman izinin ya inda za a gudanar da aikin ko makamancin haka. To tambayar ku kuma ya zo da cewa sau nawa mutum yake duba saƙonni a wajen aiki. So ya danganta da wajen aikin da mutum yake. In wajen aiki ne da ya shafi mu'amala da mutane na yau da kullum, ya kamata duk wani bayan minti biyar mutum ya duba saƙo. Kaman ni zan iya ce ina duba saƙo a waya ko kuma a kwamfuta ko kuma a duk wani na'ura, da nake duba saƙo duk bayan minti biyar. Kaman inda na ce indai mutum yana mu'amala da mutane sosai. In ba ka mu'amala, duk rabin awa ya ishe ka ka ringa duba wa ko duk bayan awa ɗaya. Wannan shi ne a taƙaicen taƙaitawa. Amma in ba ka mu'amala da mutane, wannan za ka iya duba shi a rana sau biyu ko sau uku ko duk rana sau ɗaya. Wannan bare zai isar. Tunda in aka ce za ka duba a kai a kai, za ka iya duba wa sau goma ko sau ashirin ma ba tare da wani abu ya dur ko ya shigo ciki ba. Sai sa aka ba da daman inda ba a mu'amala da mutane, ofishin ko wajen aikin ba na mu'amala da mutane na yau da kullum ba ne, mutum dai iya rage yawan shiga wurin duba saƙonnin aikinkaman sau biyu ko sau ɗaya a rana. In kuma kana mu'amala, sai ka yi da yawa.

Wane wasa ka fi son yi? Wane wasa kake son yi? Na gode da wannan tambaya. Tambayar wane wasa nake son yi tambaya ce mai matuƙar muhimmanci. A fiska, za a ga tambayar kamar tana da sauƙi. A wajen amsata kuma zata bada wahala sosai ko zata ɗaure kan mai bada amsan ko makamancin haka amma bashi zai bani gasa a gwaiwa wajen tunkara ko nufar wannan tambaya ba. Da farko dai, wasan da na fi so ya dangantaka da yanayin da na tsinci kaina ko makamancin haka. Kamar yadda dare da rana ke caccanjawa, akwai dare akwai rana, akwai safiya akwai yammaci. So, haka yanayin ɗan adam yake canjawa. Akwai lokacin fusata, akwai lokacin farin ciki, akwai lokacin tsaka-tsakiya, ba fushi ba farin ciki. To, wasa kowane ina nakan yi ta da yanayin inda yadace ne. Ina son wasanni daban-daban, kala daban-daban. Ammann ya dangantaka da yanayin yanda ake yin wasan ko lokacin yin wasan. Bani da wasa takamaime ɗaya wanda zan iya buga ƙirji in fito duniya ko in fito duk inda aka tambaye ni, in ba da wannan amsan kai tsaye in ce ga wasan ko makamancin haka. Amma kamar inda na ce, ya danganta da yanayi, yadda wasan take samma ko makamancin haka ko ake gudanar da wasan ko yanayin inda ni nakan kasance ko makamancin haka. To, abubuwan yakan canja. To, dama dama in aka ce a cikin yanayin inda yanayin ɗan adam yake canja ko yanayin wasan yake canja ko yanayin zahiri, yanayin inda duniyar take, weather ko yanayi yake canjawa, wanne ne ya fi bada tsayayyen lokaci ko kuma yafi maimaituwa? To wannan za a iya amsawa kai tsaye in wannan ne amsan, zan iya ce wasan ƙwallon ƙafa. Wasan ƙwallon ƙafa da rana ake yi kuma ana yi ne. Da hasken rana ake yi, lokacin rana ko da safiya ko da rana, a duk da akwai yanda ake yi da daddare. Ammann ba a cikin yi da daddaren ba ne. To yadda yake shine wasa ne da ake tsakanin team biyu ko kalmomi biyu ko kuma me zan ce wanda ake so a ga wani ya yi nasara a tsabanin wani. To, abin da ya sa na ce in dai na tambayan ta zo da a wani irin yanayi ne kafson wasan ko makamancin haka, zan ce ƙwallon ƙafa ne kamar yadda na fara bayan yanzu. Amma in abin ya juye, ya zo da juyin-juyin hali tambayar kenan a inda kuka mun, zan iya cewa akwai wasan da na fi so da daddare. Wasan da ake yi na al'adan Hausawa. Na, ana, muna, in dai za mu masa suna gaba ɗaya ana ce, ana ce masa wasan dare. To akwai wasanni daban-daban a wajen kuma kowanne ina so. Sai ɓangaren sauran wasanni wanda ake da rana. Akwai snooker, akwai ƙwallon da ake bugawa a TV. Na hanu wanda ba a zahiri ba. Wanda a TV ake kalla ake dadannawa a cikin na'ura kenan. To, dika da na'uraran da wanda ake a zahiri, dika dai wasa ne. Kuma in dai don karkare gaba ɗaya ba da wannan amsa, zan iya cewa ƙwallon ƙafa shine wasan da na fi son yi. Kuma na iya sosai dai dai gwargwado a duk da na jima ba na yi. Ammann jimawa baya cire ilimi sai dai ya rage ƙarfin shi. Don haka wannan shine amsan da zan iya ba ku a kan gaba. Na gode, na gode sosai. Sai an jima sai mun haɗu a tambaya na gaba. Wannan shine.

Wane abincin gargajiya kake fi so? Na gode da wannan tambayar taku, amma kafin naje kai tsaye wajen amsa tambayar, bari in fara amsa ko mu ku gyara akan tambayar da kukayi. Tambayar ya kamata ya fito a ta wannan fannin, wane abincin gargajiya ka fi so? Ko wane abincin gargajiya kika fi so? Inde tambayar ko mace ne. Kar a sa kake ko yauwa, kake nan ba dai-dai bane. Sai dai tambayar kasance wane abincin gargajiya kafi so? Na gode, amsarku ita ce ya dangantaka da ya ake ganin gargajiya. Gargajiya mataki mataki ne, ya ake ganin gargajiya? So! Yanda kuke ganin gargajiyan ko ake ganin gargajiyan, shi ne zai ba da ainihin amsa da zan gane ko don fahimta don ba ku amsa cikakke yanda kuma za ku gamsu. To, in gargajiya na ɗan zamani-zamanin baya ne hakan nan. Akwa shinkafa da wake ma za'a ce abincin gargajiya. Amman in kuma ba haka bane, toh gaskiya ban fahimci tambayar yadda ya kamata ba in kuma a hakan tazo, ainihin inda rayuwa take, abincin da an saba cewa da kullum an ganta ana ganinta ana gargajiya, toh zan iya amsa tambayar sosai-sosai. Shinkafa da wake da mai da yaji, shine abincin gargajiyan da nafi so. Sannan sai dambu, dambu mai haɗaɗɗen haɗi, wanda yaji gyaɗa, yaji man gyaɗa, yaji ganye, yaji garin ƙuli wato garin ƙarago kenan. Wanda aka yi shi da tsaki, tsaki wanda bai gama laushi ba kuma ba wai ya yi, yana da ɗan girma ba. Tsaki dai kawai. Hakan nan, tsaki da ya amsa sunansa tsaki. Ba tsakin da ya fara rikiɗa zuwa gari ba, ko kuma ba ɓarji ba wanda yana da kwasakwazzaabo ko, ko manyan ayayyaki a ciki. Toh, indai dambu ya haɗu sosai sosai, ya haɗu yaji abunda na lissafa, toh ina son shi sosai. Ammannbayan haka kam, bazance ina son dambu ba. Amman indai hakan ze samu, ina son dambu. Shi ma yana daga cikin abincin gargajiyan da zan ce ina so bayan shinkafa da mai da yaji. Wannan shine. In kuma ba irin wannan gargajiyan ba, kuna nufin gargajiya na can can can can zamanin da, a yawanci abincin su ganye ne. Da, da, da yaji ko da man gyaɗa ko da wani ƙarago haka ko makamancin haka. Koɗo suka fi kiran irin wannan abinci. Lokaci samun irin wa'yannan abubuwa da ya shafi masara, dawa, gero, suna dashi ko suna samun shi amma befi yawa ba. Sai masu ɗan hannu da shuni ne a lokacin za su, suke amfani da ire-iren irin waɗannan. Toh, indai wannan ne kan yawanci abincin ganye ne, sai wasu launi abinci wanda bazan iya ban san sunansu ba amma dan iya banbance su idan zan sayo. Ko wata al'ada ma tana da irin nata. Kamar Hausawa ko kuma ince Arewa maso gabashin ƙasan nan, anfi yin maganan masa, masa. Wasu suna kiran ta da waina Arewa maso yammaci kuma akwai abunda ake cewa gurasa, gurasa. So, su ma sun dangantaka da wannan. Akwai abunda ake cewa awara. Akwai garuruwa kaman Maiduguri suna yin buski, tuwon buski. Kaman Nasarawa, akwai abun da ake ce masa maɗi ne ko menene. Duk dai gasunan, gasunan ya dangantaka. Toh indai ire-iren wannan ne, ban isa in ce muku ga wanda nafi so ba.

Kana. Miƙe jiki da safe na gode da wannan tambayar. Tambayar ku tana cewa ina miƙe jiki da safe. Wannan tambaya ce mai sauƙi a magana, amma idan aka zurfafa tunani za'a ga tana da alaƙa da lafiyar jiki da tsarin rayuwa. Miƙe jiki da safe wata ɗabi'a ce da mutane da yawa ke yi domin farfaɗo da jiki kafin su fara ayyukan yau da kullum. Amma ko ni ina yi, amsar ba ta tsaya kan "Eh" ko "A'a kaɗai" ba, domin yana danganta da yanayi da lokaci. A yawancin ranaku, eh, ina miƙe jiki da safe. Ba wani abu mai wahala nake yi ba, amma ina ƙoƙarin yin wasu motsa jiki masu sauƙi kamar shimfiɗa hannu, miƙa ƙafafu da jujjuyawa wuya da ƙafafu da kafadu. Wannan yana taimaka min in ji jiki ya buɗe bayan barci idan na tashi daga barci kai tsaye na fara aiki ba tare da miƙe jiki ba. Wani lokaci ina jin jikina yayi nauyi saboda wannnan ɗan motsi ina sa jikina inji yayi daɗi amma a'a, ba kullum nake yin miƙe jiki ba. Akwai ranakun da tashi a makare ko naji kasala sai in barshi. Wani lokaci idan dare ya yi tsawo ko barci bai yi zurfi ba, da safe mutum baya jin kuzari sosai. A irin wannan yanayi ina iya wucewa ba tare da yin kome ba. Wannan gaskiya ne, domin ba kowane lokaci mutum yake cike da ƙarfi ba. Lokacin da nake da isasshen lokaci da safe, ina ƙoƙarin yin miƙe jikina a hankali, ba sai na yi gudu ko na yi wahalar da kaina ba. Ina ganin abu mafi muhimmanci shine motsa jiki cikin natsuwa. Ina farawa da shimfiɗa hannu sama, sannan in miƙa baya da ƙafafu. Wannan yana sa in ji kamar jini yana yawo yadda ya kamata. Idan na yi haka duk rana, sai na ji kamar na fara da ƙarfi. Wani lokaci ma bana kiransa motsa jiki sosai. Kauwaiina miƙewa daga kan gado in yi wasu shimfiɗa kafin in shiga banɗaki ko in fara shirye-shiryen rana. Eh, wannan ƙaramar al'ada ta zama wani ɓangare na rayuwata. Amma a'a, ba na bin wani tsari mai tsauri ko jadawali na motsa jiki kowace rana. Ba na so in matsa wa kaina lamba da abin da zan ƙasa cikawa. A wasu lokuta, idan na ji jikina yana buƙatar kulawa, zan iya ƙara wani abu kaɗan kamar ɗan tafiya a waje da safe. Amma wannan baya faruwa kullum idan yanayi ya yi sanyi sosai ko kuma ina da gaggawa, zan iya tsallake shi. Rayuwa tana da sauye-sauye, kuma ba koda yaushe mutum yake iya kiyaye tsari ɗaya ba. Abin da na lura shi ne idan na miƙe jiki da safe, hankalina yana fi natsuwa. Ina jin kamar na shirya fuskantar ayyukan rana. Amma idan ban yi ba, ba wai rana ta lalace ba ne. Sai dai wani lokaci ina jin kamar na fara ne ba tare da cikakken kuzari ba. Saboda haka zan ce eh, ina ƙoƙarin yin sa domin amfaninsa. Na fi rashin yin sa. Haka kuma miƙe jiki yana taimakawa tsokoki su saki nauyin bacci ba an kwanta na sa'o'i da dama jiki yana buƙatar ɗan motsi. Wannan ba wani abu bane mai wahala. Koda mintuna biyar zuwa goma su isa amma a'a, ba sai an yi abu mai tsawo ko wahala ba kafin a ce an yi miƙe jiki. Wani lokaci idan ina jin ciwo ko gajiya sosai ko in yi motsa jiki mai yawa, zan yi shimfiɗa kaɗan kawai sannan in bar shi. Ina sauraron jikina. Idan yana buƙatar hutu, ba zan tilasta masa ba. Amma idan yana da kuzari, zan yi amfani da wannan dama don motsa shi kaɗan. Saboda haka, saboda haka idan zan amsa tambayar kai tsaye zan ce eh, a mafi yawan ranaku ina miƙe jiki da safe domin fara rana cikin sauƙi. Amma a'a, ba kullum ba ne, domin wani lokaci yanayi ko lokaci ba su ba da dama. Muhimmin abu a gare ni shi ne in kula da jikina ba tare da wuce gona da iri ba. Miƙe jiki ya zama wani abu mai sauƙi a rayuwata, ba wani abu mai wahala ko dole ba. Kawai yana son sabo ne da kuma sanin muhimmancin abun ƙarin gayi a kai a kai yadda ya kamata. Wannan shine abunda zan iya cewa.

Kana ba da shawara a gurin aiki? Eh, na gode da wannan tambayar. Tambayar "ina ba da shawara a wajen aiki?" wannan tambaya ce mai muhimmanci domin ba kowane mutum ne yake jin daɗin yin magana a wajen aiki ba, musamman idan abin ya shafi bayar da shawara. Wasu suna jin tsoro, wasu kuma suna jin kamar ba lalle ne a saurare su ba. Amma ni kaina, ya lamarin yake. Eh, a mafi yawan lokuta ina ba da shawara a aiki, musamman idan naga akwai buƙatar hakan. Idan na lura da wata hanya da za ta iya sauƙaƙa aiki ko ta inganta sakamako, bana jin kunya in faɗi ra'ayina. Amman a'a, bana yin haka a kowane lokaci ko a kowane yanayi. Ina la'akari da yadda yanayin wurin yake da kuma yadda ake tafiyar da al'amura. A wurin aiki akwai lokacin da ake buƙatar kowa ya bar, ya bayar da gudumawarsa. Idan ana zaman taro kuma ana tattaunawa wani batu da ya shafi aikin da nake yi, ina jin ya dace in faɗi abin da nake tunani. Ba wai domin in nuna cewa na fi kowa sani ba, sai dai domin in taimaka wajen ganin an samu mafita mafi kyau. Sau da yawa shawara mai sauƙi kan iya canza yadda ake kallon matsala. Amma a'a, bana shiga magana idan batun bai shafi ni ba ko kuma idan ban da cikakken bayani. Wani lokaci shiru ya fi amfani fiye da magana. Idan ban fahimci wani abu sosai ba, zan fi son in saurara na koya kafin in buɗe baki. Domin a wurin aiki ba wai kawai magana ake yi ba, ana kuma koya daga juna. Ina kuma la'akari da yadda ake karɓar shawara a wurin. Idan shugabanci yana buɗe ƙofa ga ra'ayi daban-daban, hakan yana sa in ji ƙwarin gwiwa in yi magana. Amma idan ana wulaƙanta koray na sha-shawarar ma'aikata, a'a ba zan yi ta zuba magana ba. A irin wannan yanayi mutum zai fi so ya yi aikinsa cikin natsuwa kawai. Wasu lokuta shawarar da na bayar ba ta samu karɓuwa nan take, amma hakan baya sa in ji taƙaici sosai. Ina fahimtar cewa ba kowane ra'ayi ne zai dace da kowane lokaci ba. A wasu lokuta ma shawara takan dawo bayan wani lokaci ace ta dace. Wannan yana nuna cewa magana ba ta, ta tafi aban zaɓa. Bana son in zama wanda ke sukar komai ba tare da bayar da mafita ba. Dan idan zan bayar da shawara, ina ƙoƙari in haɗa da yadda za a aiwatar da ita. Domin faɗin ba daidai ba ne kaɗai bai isa ba, amma idan ka ce "Ga wata hanya da za mu iya gwada wa", hakan ya fi amfani. Akwai kuma lokacin da nakan zauna in saurari wasu kafin in yi magana. Eh, ina ganin hakan yana da muhimmanci. Wani lokaci mutane sunada kyakkyawan shawara fiye da taka. Amma a'a, bana jin kunyan tsayawa kan abin da na yi imani da shi idan na ga ya dace. Idan nayi bincike kuma na tabbata shawara ta za ta taimaka, zan yi tsayawa in kare ta cikin ladabi. Wani abu da na koya shine hanyar da ka bi wajen bayar da shawara tana da muhimmanci sosai. Idan ka yi ta cikin girmamawa da mutunta sauran ma'aikata, ana iya saurarenka. Amma idan ka yi ta da girman kai ko nuna cewa ka fi kowa sani, to hakan kan haifar da matsala. Saboda haka ina ƙoƙarin in yi magana cikin natsuwa da ladabi. Ba zan ce ni ne mafi yawan magana a wurin aiki ba. A'a, akwai lokutan da nakan fi son in yi aikina kawai ba tare da yawan surutu ba. Amma idan naga akwai damar da shawarata za ta kawo sauƙi, sauyi mai kyau, bana ɓoye bakina. Ina ganin wurin aiki ya fi kyau idan kowa yana da damar bayar da gudumawa. A taƙaice dai, eh ina ba da shawara a wajen aiki. A taƙaice dai ina, eh ina ba da shawara a aiki musamman idan naga hakan zai taimaka wajen inganta aiki ko warware matsala. Amma a'a, ba koyaushe nake yin hakan ba. Ina la'akari da yanayi, lokaci da kuma yadda za'a karɓa. A ganina shawara da amfani, shawara da amfani idan aka bayar da ita cikin hikima da girmamawa. Wannan shine yadda nake tafiyar da kaina a wurin aiki. Wannan shine cikakken amsar da zan ba ku a wannan tambayan ku nagode.